Wane irin mai kake amfani da shi? So ban san wane mai kuke nufi ba, amma abin da zan ce mai wanda ake ci a cikin abinci ko kuma mai wanda ake shafawa a kan fata wanne kuke nufi? In wanda ake cin abinci ne ina ci da man gyaɗa da manja. In kuma wanda ake sawa a jiki ne ina amfani da man kaɗanya ne da man umbrella.

Eh, menene kayan cici cici cici da ka fi so? Wannan tambayin bai fito mun yadda zan fahimce shi ba. Kayan cici, cici. Kayan abinci, abinci shi kuke nufi? In shine, na fi son shinkafa da mai da yaji da dai danginsu. Ina son nama, naman kaza.

Wane launi labulenku suke? Launin da labulenmu suke shine launin shuɗi, wato launin kalan ganye, tsirrai, shuka kenan, da alamun zane-zane a jiki. Shi ne kalan labulenmu. Wannan a taƙaice kenan, sai kuma wanda yake da vibe color. Shi guda biyu ne a lokaci guda.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburin mu a wajen aiki, ko kuma ince teburi na awajen aiki yana nan me kyau ƙafan shi huɗu, ƙafafuwan shi huɗu kuma na katako ne. An yi shi ya yi ƙarfi kuma yana aiki akai yadda ya kamata. Wannan shi ne a takaice yanda teburina na wajen aiki ko teburinmu na wajen aiki yake.

Kuna sa uniform a wurin aiki? A'a, bana sa uniform a wurin aiki domin abin ya dangantaka ko aikin ya dangantaka da wajen aikinka ne. Ni malami ne na firamare da sakandare da jami'a. Bana sa uniform in dan je wurin aiki. Masu sa uniform a wajen aiki su ne wanda suka kama da lauyoyi masu tsaya a wajen shari'a, auditoti masu kula da shiga da fitan kuɗi na gwamnati ko na wani kamfani. Dadai sauran su hakan nan, ni bani sa uniform a wajen aiki.

Kana fin son kayan zagi ko gishiri? Tambayan ya fito kuma na fahimce shi amman yanda yakama tambayan ya fito daga gare ku shine ka fi son kayan zagi ko gishiri? To amsa na a nan shine na fi son kayan gishiri. Dalili kuwa shine a kayan gishiri ake samun nama, naman kaza, naman zakara, naman tinkiya, naman saniya da sauransu. Na fi son kayan gishiri akan kayan zagi. Gishiri ma zai fi lafiya akan kayan zagi. Kayan zaƙi dai ya iya sa mutum ciwon siga. Gishirin ma daidai yana ɗaga hawan jini da wani abu amma na fi son kayan gishiri.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Eh gaskiya ina amfani da launin tawada kusan kala uku ne. Ina amfani da tawada baƙi, ina amfani da tawada, eh, eh blue ko ince kalan, hmm shuɗi kuma ina amfani da kalan ja. Kalan ja a mazonin ni malami. Kalan launi ko baƙi a mazonin marubuci. Rubutun yau da kullum masonin ɗalibi.

Yaushe kake kwana kullum? Na gode da wannan tambayar da kuka mun. Kullum ina kwana. Kullum ina kwana. Abin da nace kullum, yau in kwana, gobe in kwana, jibi in kwana, gata kwana. Sai dai ko in ba haka kuke nufi da tambayan ba, amma in dai har kuke nufi, kullum ina kwana.

Nawa madubi kuke da su a gida? To, gaskiya, na gode da wannan tambaya taku. Madubin da muke da su a gida suna da yawa, domin sun kai guda biyar ko sama da haka. Akwai a ɗakin yara, akwai a ɗakin iyaye, akwai a bayan gida, akwai a tsakar gida, wurin da mutane kowa zai iya shiga ya gani. Wannan shine a takaice.

Kana sauraran rediyo? Na gode da wannan tambayataku. Eh, ina sauraron rediyo. In ji labarai da sauran abubuwan ɗaya ke wakana a ƙasa da duniya baki ɗaya. Ina sauraron rediyo.

Kana duban kalanda kullum? Na gode da wannan tambayar. Eh, tabbas, ina duba kalanda kullum saboda ni malamin makaranta ne kuma ina aiki bayan nan wanda ya shafe ni. Wanda dole in duba kalanda kullum tunda ina riƙe da wayana na hanu, ina shiga, ina aiki, ina komai ina duba kalanda kullum.

Kana musafaha da mutane? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina musafaha da mutane, musamman ace ni ne na je na same su a gurin zama ne ko gurin aiki ko dai gurin da ya kamata in yi musafaha da mutum in naje ina yi.

Kana sanya safa kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, gaskiya ya dangantaka da yanayin ina zanje ko kuma ina na fito, shine yake bada amsan sanya safa na. Ban cika sa safa kullum ba. Bana sa safa kullum.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina amfani da ruwan rijiya amma a cikin amfanin da nake yi da shi ba na sha. Abun da nake amfana da shi daga wankin kaya sai wanke wanken robobi da kwanuka na cin abinci sai wanka sai sauran abubuwan da dai bai shafi na sha ba saboda ba na sha, ba ruwa bane mai cikakken tsabta kamar ruwan da ake samu a famfo ko makamantansu ko ruwan sama. Ba na shan ruwan rijiya.

Wane irin wasa kake yi a waje? Eh, na gode da wannan tambayar taku. Eh, wasan da nake yi a waje ba ya fin atisaye. Gudu da tsalle-tsalle a sunan training don motsa jiki ko wasan ƙwallon ƙafa, so shi ne nake yi.

Yaya kake zubar da shara? Na gode da wannan tambayar. Taku, yanda na ke zubar da shara, da farko ina tara wa a gida acikin wani falanki, ko botiki ko gurin zuba shara in tara a ciki in ya cika sai in ɗauka, sai in ba wa yara sai su je su nema wurin da ake zubar wa. Aka tanada wa gwamnati zata ringa zuwa tayin kwashewa sai su je su zubar.

Wani irin kiɗa kake son ji? Na gode da wannan tambayar taku. Kiɗan da na fi son ji shi ne kiɗan Hausa. Kamar yadda nake muku magana da Hausa to na fi son kiɗan Hausa. Wannan shi ne. Ina fahimtar komai a cikin kiɗan da waƙan so duk wanda ba na fahimta bana so.

Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Na gode da wannan tambaya ta ku. In na fahimci wannan tambaya, kuna nufin ina kwana a ciki cikin ina? A cikin ɗaki ko cikin me kuke nufi? In dai kuna nufin ɗaki ne, eh ina kwana a cikin ɗaki. Musamman a lokacin sanyi. A lokacin zafi kuma ina fito wa je in kwana.

Yaya kake taimakawa mutane? Na gode da wannan tambaya taku. Ina taimakawa mutane ne in naga yanayin mutum yana buƙatan taimakon ba sai ya tambaye ni ba. Ni ne dan lura in yana buƙata sai in taimaka masa gwargwadon abin da zan iya kuma gwargwadon abin da na ga ya fi buƙata.

Yaya kake jagorantar mutane? Na gode da wannan tambayan ta ku. Ina jin daɗin shi saboda tambaya ne wanda shafe ni kai tsaye. Eh, ina jagorantar mutane da adalci, da amana da yin abin da ya kamata domin a gurin jagora ko shugaba ake ganin wasu abubuwa masu kyau, to ina yi da kyakkyawan ɗabi'a domin mutane su koyi da ni kuma su ji daɗin mulki na.